Gaskiya ni bana sanya agogo a hannuna saboda ina da agogo a wayana. Da agogon wayana nake amfani. Ni ba mai sha'awan sanya agogo bane gaskiya. Nafi jundaɗin agogon wayana da shi nake amfani.

Gaskiya ni in aka zo kan fanin abincin da na fi so gaskiya, na fi son shinkafa da wake. Sa'annan in so samu ne, in sami kifi a sama. Amma shinkafan manja na fi so. Shinkafa mai zafi da kifi a sama, kai akwai daɗi.

Gaskiya idan na fahimci akwai damuwa a aikina ko kuma ina cikin damuwa ina haƙura da wannan aikin ne in barshi in je in samu natsuwa in zauna ni kaɗai domin hankalina ya dawo jikina. Amma a duk lokacin da na ce zan yi wannan aikin, ina samun tangarɗa ko kuma aikin ma ye kasance ba mai kyau ba.

A'a, mu gidan ma gaskiya ba ma amfani da ruwan rijiya. Muna amfani da ruwa ne na bohol wanda aka haƙa muna da tanki a sama yana kai mana sama yana ajiye mana. In za mu yi amfani da ruwa mu muna kunna famfo ne muna amfani da shi. Ba ma amfani da ruwan rijiya gaskiya.

Eh gaskiya ni ma'abocin duba kalanda ne, domin ina duba kalanda kusan kullum ina duba kwanan wata. Sabida ni ayyukana ya danganci kwanan wata ne, ina aiki ranar ayyuka biyar na mako, kwana biyu bana aiki. To dole ne indinga duba kalanda.

Gaskiya ni ba ma'abocin son barkono bane domin bana son yaji gaskiya. Yaji yana cutar da ni gaskiya. Ba na son barkono, domin zafin shi baya mun daɗi kwata-kwata. Ni na fi son ma abu mara barkono, domin barkono akwai wahala gaskiya. Ba na son saƙo kaɗan.

Gaskiya ni bana son jira, jira yana ci mun rai bana son jira gaskiya. Jira yana bani wahala ban iya jiran abu. Na fi son da na zo in yi abun da ya kamata in yi in wuce. Bana son jira. Jira akwai wahala a wajena gaskiya. Bana son jira.

Eh, ina rufe baki a lokacin hamma. Yana ɗaya daga cikin al'adun mu na Hausawa, rufe baki idan kana hamma da kuma addinin mu ya koyar da mu in kana hamma ka rufe baki. Rufe baki abu ne mai kyau gaskiya. Ina rafa baƙi idan ina hamma.

Ni ba na raba ayyuka ga wasu, ni na fi so in yi ayyuka da kaina. Ba na so in ba wani aiki. Ayyukana in yi da kaina na fi jin daɗi. Ya fi ƙayatar da ni na fi yin kuma yanda nake so. In na ba wani ba za ya min yanda nake so ba. Na fi son inyi aikina da kaina.

Ni ina yin, ina buga game ne domin nishaɗi. Buga game yana nishaɗantar da ni, yana sa in manta abubuwa irin na baƙin ciki. Ni ma abocin son game ne. Game yana sa ni nishaɗi sosai sosai da kuma yin browsing da suna sa ni nishaɗi. Ina jin farin ciki idan ina yin haka.

Gaskiya ni ina amfani da Facebook, ina amfani da X, ina amfani da su sosai sosai a rana. Abun da dai ban cika amfani da shi ba shine TikTok amma ina amfani da Facebook, ina amfani da X. To nafi amfani da su a kullum.

Gaskiya banayin aiki bayan lokaci inde lokaci ya wuce bana yin aiki. Bana aiki bayan lokaci gaskiya kenan. Aiki na ina yin shi akan lokaci ne in yi in gama. In lokaci ya wuce kuma na haƙura, shi kenan.

Eh ne, ina da-- ina amfani da waya ne, ƙirar kamfanin Redmi. Redmi Note sha ɗaya Pro ita nake amfani da shi a hannuna. Kuma na jima ina amfani da ita. Kuma ina jin daɗin amfani da ita, ba ta bani matsala komai gaskiya.

Eh, wasu lokuta ina yin bacci da rana amma ba koda yaushe ba. Sai na ɗan samu lokaci nakeyin bacci da rana. Ina yin bacci da rana sama sama, ba koda yaushe ba. Sai na samu lokaci nike yin bacci.

Ina farkawa da asubah ne a kullum domin in yi sallah, in yi alwala, in tafi masallaci. Misalin ƙarfe biyar nake farkawa, in yi alwala, in tafi masallaci domin yin sallar asubahi. Shi ne lokacin farkawa na, ƙarfe biyar na safe.

Gaskiya na fi kuzari da safe. Na fi jin ƙarfi da safe in na tashi na karya na ci abinci. Na fi jin kuzari sosai sosai a lokacin na ke ƙoƙari in yi duk abun da ya kamata. Na fi jin kuzari da safe gaskiya.

Ni bana shan askirim. Ba mai son askirim bane ni sabida sanyinsa kuma da zaƙinsa. Abin mai sanyi yana bani matsala, shi yasa bana son askirim, bana shan askirim.

Eh ina gaishe da mutane ne da ina kwana, manyan ya kenan da suka wanda suka girme ni amma abokanai na ina basa hannu ne muna zaisawa. Haka nake gaishe da mutane da ina kwana.

Ba kullum nake sanya bel gaskiya, domin wasu wandunan nawa ba masu amfani da bel bane. Wasu wandunan nawa suna amfani da roba ne ba bel ba. Bana sanya bel kullum gaskiya.

Lokacin da nake cin abincin rana ya danganta da lokacin da nake jin yunwa. Ni ina cin abinci rana ne lokacin da nake jin yunwa, amma bana ƙayadaddeɗan lokacin da nake cin abincin rana.

Gaskiya ba na son ko ɗaya daga ciki. Ba na son kayan zaƙi gaskiya. Na fi son abu mai ɗan gishiri gishiri na ci wanda za a sa a ba ki amma ba na son abu mai gishiri kuma bana jin daɗin abu mai gishiri bana jin daɗin abu mai zaki gaskiya.

Mu muna amfani da tsintsiyan kwakwa ne. Tsintsiyan kwakwa muke amfani da shi a gidanmu, da shi muke share ɗakin mu, da tsakar gida da waje. Duk da tsintsiyan kwakwa muke amfani, ya fi daɗin shara.